Tambaya ta gaba ita ce kana shan ruwa mai sanyi? Amsa, eh wannan ruwa mai sanyi abu ne mai so. Ni inaso musamman ma yanzu da nake azumi.

Tambaya ta gaba ya ce kana sanya hula? Eh ina sanyawa idan nasa ƙananan manyan kaya.

Ya kake hutawa a wurin aiki? Da break. Muna da break ɗin one awa kullum a wajen aiki.

Kana miƙa jiki da safe amsa eh saboda in ba ka yi ba ma jikinka sai ya tsami. Ka san a kwance kake na awanni, gyara kaɗan mamotsa.

Sun ga dama kassu riƙe gaddafu da kyau. Sau nawa kake goge haƙora kai? Yau fa ashe ma ban yi brush ba. Kama tuna mun. Sau ɗaya rana.

Ya kake yanke shawara a aiki? Bari ka gan yanzu sai sun ce Femi Ojo ya zauna.

A'a kusa da taka amsa. Musanman in a jirgin sama ne saboda in kali ko ina da ina cikin natsuwa.

Tanbaya kana son hawan jirgin sama? Menene mafi muhimmanci a kasuwanci gaskiya da riƙon amana da kuma sauƙi. Wannan lamari haka ake yi. Gaskiya da riƙon amana kullum.

Kuke sadarwa a wurin aiki, muna amfani da woki ne da kuma whatsap.